Kasan gida na kasa ce mai siminti wadda aka gina ta domin ta kasance mai ƙarfi kuma ɗorewa kuma sauƙin tsaftacewa. Wannan irin ƙasa tana da fa'ida sosai saboda ba ta tara kuda da yawa, kuma ana iya share ta ko wanke ta cikin sauƙi. Kasan siminti tana taimakawa wajen rage datti da kuma rage ƙwayoyin cuta, musamman idan ana tsaftace ta kai a kai. A wasu sassa na gidan kuma ana iya amfani da tayal ko tabarma a kai domin ƙara jin daɗi da kyau. Amma asalin kasan siminti ce ke ba da ƙarfi da tsari ga ginin. Takaice dai, irin ƙasan gidanmu na taimakawa wajen tsafta kuma sauƙin kulawa da ɗorewar gini, wanda ya sa zama a ciki ya fi jin daɗi da annashuwa.

Eh, ina son bude taga a ɗaki musamman lokacin da kamar da safia ko lokacin da iska take da daɗi. Bude taga yana ba da damar shigar iska mai tsabta da kuma hasken rana mai kyau wanda ke sa ɗaki ya kasance mai daɗi da annashuwa. Hakan kuma yana taimakawa wajen fitar da iska mara kyau ko ɗumi da ke taruwa a cikin ɗaki. Haka kuma bude taga yana taimakawa lafiyar jiki da tunani domin hasken rana da iska na rage gajiya sannan yana ƙara kutare ta sa mutum ya ji natsuwa. Wasu lokuta ma yana rage buƙatar amfani da fanka ko kuma AC na zamani wanda ke adana wutar lantarki. A takaice dai, bude taga al'ada ce da nake so saboda tana ƙara tsabta kuma jin daɗi da kwanciyar hankali a ɗaki.